Me kake yi don ƙara aiki? Toh, abin da nake yi don na ƙara aiki, shine ƙirƙira wani aikin da ya kasance ba lai lai bane a yi lokacin. Toh shi nake yi lokacin, da nake so na ƙara aiki.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Hotunan wayata ina ajiyarsu ne a cikin file manager. Idan ka shiga cikin file manager ka shiga wajen photos to nan za ka ga hotunan wayata.

Kana iya ɗinka tufafi? A'a, bana iya ɗinka tufafi saboda ba aikina bane. Idan ina so a ɗinka mun tufafi sai dai in kai wajen tela domin shine aikin shi. Gaskiya ni bana iya ɗinka tufafi saboda ni ba tela bane.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne a lokacin da nake buƙatar wani abu, amma kuma idan zan fita bana fita da wuri. Sai irin karfe goma sha ɗaya, karfe goma gaskiya wannan lokacin ne nafi fita kasuwa.

Wane kayan marmari kuka fi so? Kayan marmarin da nafi so shine irin yam balls, gaskiya ina son shi sosai. Sai kuma kayan irin gwanda, apple. Gaskiya suma ina kan, ina son su sosai a kayan marmari.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? To, lokacin da na isa ofis, to farko abin da nake yi shine na kan tsaya na duba takardu. Idan na dub duba takardu, tukuna sai in tantance su in san wanda zan yi aiki a kansu.

Nawa matashin ka kake amfani da su? To matashin kai wanda nake amfani da su guda biyu ne. Ɗaya wanda matata take amfani da shi sai ɗaya ni ma wanda nake amfani da shi. Gaskiya guda biyu ne muke amfani da su.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Gaskiya rana mafi kyau, mafi inganci, mafi jin daɗi a waje na a mako ita ce ranar Juma'a. Gaskiya ranar Juma'a ita ce mafi kyau a cikin mako.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Toh ina karɓar kira aiki irin sau biyar a lokaci. Toh gaskiya bana wuce sau biyar kirar da nake samu a aiki.